Yaya kake jin hayaniya? To haƙiƙa in da nake babu hayaniya a kusa da ni kuma duk inda akwai hayaniya ban fa cika san na zauna wurin ba.

Nawa sa'o'i kake kallon wayanka? To gaskiya ina kallon waya na sa'o'i masu yawa, domin aka sari wani lokaci ina tafiyar da ita wurin sana'o'i na.

Yaya sa hannuna ku yake? To, sa hannunawa yana nan kamar yadda na tsara shi kuma sa hannun wanda ni kaɗai nake yin sa.

Kana biyan kuɗi ta waya? Ina biyan kuɗi ta waya kamar abinda ya shafi kuɗin wutar lantarki sannan da kuɗin makaranta yara dukka ina biya ta waya.

Me kake yi da farkon lokacin da ka isa ofis? To ina duba ayyukan da ya kamata na yi a wannan rana sannan kuma mu ci gaba da ayyuka.

Kana son zama kusa da taga? Nakan so zama kusa da taga musamman in ya kasance akwai zafi ko kuma ina buƙatan haske.